Yaya kake magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa a aiki. Idan na ga aiki yana tafiya da kyau, ana zuwa, ana gani, ana yaba aiki, ina jin daɗin haka. Sanadiyan da ya sa nake yaye damuwa a cikin aikina. Kamar in ji ina aikin frintin wani ya zo ya rinƙa cewa aiki ya yi kyau, aiki ya yi kyau. Kai nima za a rinƙa min shi. Hakan yana yaye min damuwa. Ko kuma a’a idan na gama aikin ne wani zai zo ya gani ya ce shi ma yana so a mai haka. To idan ina yi damuwa ta tana yayewa, in ga wani ya zo yana yaba aikin da na yi, yana cewa wannan abu ya yi kyau. Shi ne dalilin da ya sa nake jin daɗi idan ina cikin damuwa, in ga wani kusa da ni yana gaya mun aikina ya yi kyau ina jin daɗi.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Saboda akwai abubuwan da muke gani masu kyau a can ƙasashen waje wanda mu a nan ba mu da shi. Za ka zaɓi abin da kake so ka sa kuɗinka ka siya kuma su kawo maka kaya har inda kake. Dalilin da ya sa nake siyayya a yanar gizo sosai da sosai. Akwai irin kayan da ake sayarwa acan a inda mu nan bamuda shi idan ka zaɓa duk abin da kake so za su nuna maka farashin shi da irin kwalitin shi da komai. Za su nuna ma iya kuɗin shi wanda idan ka sa kuɗin a Opay ɗinka ko a bankin ka za ka je kai sumitin komai da komai in har sai sun tambaye ka ka yadda ko ba ka yarda ba in har ka sa ka yadda sai su cire kuɗin sai su kwashe kuɗin su kawo maka kayan ka har gida. Kuma muna jin daɗin siyayya a yanar gizo. Dalilin da ya sa muke jin daɗi da ƙasashen waje da suka kawo mana wannan manhaja ta yanda mutum zai iya siyayya a yanar gizo.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe don neman kula da lafiya na. Da safe idan na tashi ina tsugunnawa sama so goma sha biyar, in juya so goma sha biyar, in kwanta so goma sha biyar, in jujjuye jikina sannan in ruga da gudu in ta gudu tsawon minti, tsawon minti talatin, in zagaye kamar so goma sha biyar. Don miƙe jiki yana ƙara ma mutum lafiya da jin daɗi da karsashi da juyayin da mutum ke gane cewa shi mai lafiya ne. Ina jin daɗin miƙe jiki saboda kula da lafiya na kamar yadda Turawa suke ƙara mana ilimi sosai. Shi ya sa muke ƙoƙarin miƙe jiki yadda ya kamata.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Ina bayar da ra'ayina a aiki a bisa abubuwa da dama. Kamar yanzu zan zo in ga mutum ya ƙure iya fasaharshi da basira shi. Ni kuma zan zo in ce wannan abin da yayi ni bai yi min ba saboda ina ganin yanda turawa suke yi nasu. Nake ƙoƙarin nema in sa irin wannan a cikin ra'ayina. Dole nakan iya sa ma'aikacina ya canja wannan abin da ya bayar da shi irin ra'ayin shi, ya yi ƙoƙarin ya koya irin ra'ayina. Irin aikin da na umarce shi da ya yi dole zai yi saboda a irin tsari na aikin da na bashi haka nake so ya yi ba irin ra'ayin shi ba. Saboda idan ya yi irin ra'ayina zanfi samu kwanciyar hankali da jin daɗi da natsuwa. Haka kuma duk wanda ya zo ya ga wannan aikin zai iya ce wa a, eh, aiki yayi kyau saboda wane irin ra'ayin shi yana da kyau.

Kana siyan hula? Eh, ina siyan hula, saboda ni ma'abocin hula ne. Duk kayan da zan sa sai na sanya shi da hula. Idan zan sa baƙin kaya zan sanya shi da hulan da za ta yi matching da wannan kaya. Idan zan sa farin kaya ina samun hula fara in sa da wannan kayan da na siya farare. Idan ma baƙin kaya na sa ina sa hula baƙa. Saboda wanka na yayi daidai da kalar kayan da na sa. Hula wani abu ne wanda ke sa mutum idan ya sa tana mai kyau tana ƙara mai kyau ko kuma idan ana rana kana sanya hula ko don ta tare maka rana da zafi da wasu abubuwa, shi ya sa ni ina amfani da hula sosai a cikin rayuwa na. Inda hula take ƙara sanya ma mutum kyau, ko aure ko wajen siyasa ko wajen sha'ani buƙata biye buƙatar rayuwa, duk mutum zai iya amfani da hula saboda ya ji daɗin rayuwan shi.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum saboda kafin ka fara yin komai addu'a ne a farko a cikin rayuwarka. Ko za ka fito wajen yin sana'a sai ka fara yin addu'a kafin ka fara kasuwanci. Ko za ka ci abinci kafin ka ci sai ka fara yin addu'a kafin ka ci abinci. Ko za ka kwanta kafin ka kwanta sai ka yi addu'a kafin ka kwanta. Ko mota za ka shiga za ka yi addu'a kafin ka shiga mota. Haka in ka dawo ma kana addu'a kafin ka shiga gida. Duk abin da mutum zai yi yana yin addu'a sosai kafin ya fara shi. Idan har mutum yana so ya samu nasara a rayuwan shi, addu'a dole ma mutum zai yi ta kafin ya fara cin abinci, kwanciya bacci, yin wanka ko mai na rayuwar mutum sai ya yi addu'a kafin mutum ya fara aikata wannan aiki.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau. Ko a makaranta idan nayi ana yabon rubutuna ana cewa ni bahago ne na iya rubutu sosai. Ko assignment aka bani idan na kai ana makin ana bani ko ban yi daidai ba saboda kyan rubutuna ana bani maki. Duk wanda ya ga rubutuna ya san rubutun yana da kyau sosai. Shi ya sa ni ma nake jin daɗi da na iya rubutu mai kyau. Wani lokacin a makaranta ma friends abokanaina suna cewa sun gaji da rubutu in taya su da rubutu saboda rubutuna yana da kyau. Kuma ina amsa in taya su rubutu saboda rubutun su ma sun san yana da kyau.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama ne wajen cin abinci, wajen saka giya na mashin, saboda kome nake yi, wasan judo da kome ko duka zan kai, na fi amfani da hannun hagu. Hannun dama saboda hannun dama ya fi ƙarfi a tattare a jikina. Saboda haka hannun dama ya fi mun kowane hannu daɗin amfani a cikin jikina sosai.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wajaje masu hayaniya, saboda hayaniya yana damun rayuwana, yana sa min ciwon kai, yana sa in ji gaba ɗaya ba na jin daɗi a cikin rayuwana. Hayaniya wani abu ne wanda yake sama mutum wani ciwo wanda a ƙarshe ba a gane ma mutum wani irin ciwo yake da shi. Saboda ni ba na son hayaniya kuma ba na son komai. Na fi son in ji waje yayi shiru. Ina jin daɗin rayuwana idan na tsince kaina a wajen da na je yana da natsuwa, babu hayaniya, babu surutu, babu komai.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri saboda in cima buri na abun da nake so a yayin da nake karatu ko ina rubutu a cikin littafi na. Ko in na je makaranta an bani assignment ko lokaci ya ƙure, ana so mutum ya yi amfani da sauri. So ina yin sauri in ƙoƙari in gama assignment ko in yi sauri in gama jarrabawa na ko in yi sauri inga na kammala dukkan rubutun da aka rubuta mana a jikin bango. Shi ya sa nake son nake yin sauri a rubutu na. Saboda in har na yi rubutu hankali na na samun nishaɗi da jin daɗi.

Wane irin burodi kake so ka ci? Ina son in ci biredi mai yanka yanka, saboda ya fi mun dadi a baki da wajen rabo. Idan zan sa ƙwai ina haɗa shi da, ba da butter da flem in sa shi a ciki, saboda in ci, in gasa shi a cikin wuta saboda in sha shayi in ji dadi. Dalilin da ya sa nake son biredi mai yanka yanka kenan. Kuma biredin yana da dadi sosai, yana ƙosar da mutum kuma mutum yana jin daɗin biredin saboda yana da ɗanɗano mai dadi. Shi ya sa muke jin daɗin irin mai yanka yankan da muke so. Dan ba kowane biredi ba ne mai yanka yanka yake da dadi. Irin wanda muke so shine wanda kowane mutum yake so ya ci irin shi don ya samu nishaɗi da jin daɗi a rayuwarsa. Kuma hakan ma yana da daɗi, daɗin da shi in ka haɗa shi da wani ma za ka ji kowane biredi bai kai shi daɗi ba.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki ga wanda naga yake magana. Mutum ne zai yi kuskure wani ya zo ya kawo ƙorafi. Rikici ya afku tsakanin wanda yake aikata aiki da wanda yake kallo. Idan wanda yake kallon aikin ba shi aka ba ma aikin ya yi ba, to ka ga alamun shi ne yake tsokanon wanda ya aikata aiki. A hakan za ka iya kiran wanda ya aikata aikin da wanda yake neman rikici da su yi haƙuri. Wanda ba aikin shi ba ne zai iya tashi a gurin ya buga gurin saboda har in ya tsaya zai iya haifar da babban matsala. Idan kuma wanda ya aikata aikin shi ne mai gaskiya, to za ka iya kasancewa shi ne ya kamata ka ba ma haƙuri don hankalin shi ya kwanta saboda ya sami nutsuwa wajen bada haƙuri. Idan kuma ba shi aka ba ma haƙuri ba wancan ne aka ba shi haƙuri za a iya fusata shi saboda ya rinƙa dana sanin dana sani. Kuma rikici a wajen aiki in ba a silwanta mutum biyu ba yakan iya afkara babban matsala. Idan kuma babban matsala in mutum ya san farkon abu bai san ƙarshen ta ba.

Yaushe kake cajin wayar ka? Ina cajin waya ta ne a yayin da naje kwanciya ko kuma idan ina amfani da ita ta ɗauke. Zan iya sa caji na a kowane lokaci. Saboda mu a Najeriya ba mu da lokacin da za ka sa caji. Ko wane lokaci ma za ka iya sa wayarka caji don biyan buƙatar rayuwan ka. Idan ka ce za ka sa lokacin da za ka iya sa cajin waya, to a gaskiya ba ka da tabbas a Najeriya. Dole sai kana yawo da power bank da biyan bukata a rayuwa ka.